Tsarkake gida kasan yana nufin tsafta. So ina kan tsarkake gidanmu a sati kamar so biyar bakwai. Kullum kwanan duniya ina tsarkake gidanmu. Tsarkake shi game da ƙananan cututtuka, ƙananan ƙwari da sauransu. So ina tsarkake gidanmu kullum kwanan duniya so bakwai a sati so talatin a wata.

Ƙarfin murya nan kake tambaya? To murya ta tana da ƙarfi, kamar yanzu yanda nake magana kanaji na da ƙarfi, especially lok-- musamman idan na tashi bacci. Amma idan kuma ina bacci, idan kuma ba ina bacci bane haka, so murya na zaka ji ta bata da ƙarfi, tana da sanyi a hankali, a hankali, amma idan kuma na tashi bacci, so murya na tana da ƙarfi sosai sosai gaskiya. Wani lokacin ma ni ma kai na takan dame ni, saboda zaka ji ta tana gwangwangwan-gwangwarangwan haka ka gane. So murya ta tana da ƙarfi idan na tashi bacci, idan kuma ba bacci na tashi ba zaka ji murya ta bata da ƙarfi sosai, a hankali mai taushi.

To, a yanayi na tafiya gaskiya ina son bas, musamman idan zirga-zirga ne na cikin gari. Amma idan kuma zan bar gari so gaskiya na fi bukatan taksi. Saboda ka ga taksi ba turere ni ya, ba matsatsi kuma taksi za ta kai ka duk inda take kake so. Ka ga ita kuma bas za ta ajiye ka ne a station a tashan su. So in zan bar gari na fi son taksi idan kuma cikin gari ne, na fi son na hau bas. Amma kowane ina hawa daga cikinsu.

Eh ka san tabarau? Ina sanya tabarau saboda lokacin ido na haske yana min yawa. So ina kan sa baƙin tabarau saboda ya rage yawan hasken da yake shiga mun ido. Sannan kuma ka ga akwai ƙura kuma idan mutum yana tafiya saboda ƙwari musamman idan kana kan mashin. So saboda ƙwari ko iska haka da sauransu to ina san tabarau ina sashi sosai. Sannan kuma akwai tabarau na gayu ina sawa na ɗanyi gayu haka da yi sama sama. So ina san tabarau ina saka tabarau sosai sosai.

Magance matsaloli a aiki wannan ya danganta, amma ne yanda nake idan matsala ya taso, so ina tsayawa, na kalli matsalar, na fahimce ta sai na ga taya zan fuskance ta domin mu samu mafita. Idan matsalar ta shafi wani, zan kira shi mu zauna, mu tattauna, mu ga taya zamu samu mafitan wannan matsala, mu shawo kanta. Saboda dama kowace matsala tana da mafita, sai dai iyan ku ne ba ku san mafitanta ba. Amma idan aka zauna aka tattauna, aka kalli shi da irin basira, to zaka ga za a iya samun mafita, a samo maslaha. So a wurin aiki haka nake idan matsala ya taso. Ba na gaggawan yanke hukunci, na so na kalle ta da kyau da kyau.

Eh, ina karatu gaskiya kafin na kwana. Musamman kaga kullum da dare kafin na kwanta ko na kwana zan yi bacci, so ina karatu na ɗauko littafi na dudduba abubuwa na karatu sosai sosai. So ina matuƙar wannan. Sannan kuma kullum da sassafe kafin na fara komai idan na tashi daga bacci, abin da na fi so, abin da na fi buƙata na yi shine karatu. So kullum ina karatu so biyu, da sassafe na yi karatu da kuma dare haka kafin na kwana haka. So haka nake karatu na kullum so biyu, da sassafe da kuma dare.

Menene abincin da kake ci da safiya? So kullum da safe kunsan ni Bahaushe ne. To akwai abincin mu na gargajiya da muke ce mai tuwo. To za ka iya cin shi da miyan kuka ko da miyan kuɓewa. So abincin da na fi so na fi ci da safiya kullum shine tuwo dinnan. Shi tuwon nan ana yin shi da masara ko da dawa. Tuwon dawa akwai tuwon masara, so za ka iya cin shi da miyan kuka ko da miyan kuɓewa. So wannan shine abincin mu na al'ada, shine kuma abincin mu na gargajiya. Kuma shine abincin da ni na fi ci, shine na fi so gaskiya. Tuwo sunan shi.

To, yanda ake karɓan baƙo, ka san idan baƙo ya zo za ka ba shi masauki. Idan ya zauna za ka kawo mashi ruwa ya sha. To idan na kawo mai ruwa ya sha sai ka kawo mai abinci. Idan ya sha ruwa, ya ci abinci nasa sai ka zo kuma sai ku fara tattaunawa me ya kawo shi da kuma sauran abubuwa. So mu dai a adalce a matsayinmu na Hausawa haka muka taso muka ga ana yi a gidan mu kuma haka iyayen mu suke yi. So gaskiya idan baƙo ya zo ana fara ba shi wuri ya zauna sai a ba shi ruwa ya sha sannan kuma sai a ba shi abinci. Idan ya ci abinci sai a fara magana ana tattaunawa da sauransu. Gaskiya dai haka mu muke karɓan baƙo.

To, dake mude muna Najeriya ne a unguwarmu. Da, muna band A, ka san akwai band A, B, C, D. So muna band C ne, muna biyan naira dubu goma a wata kuɗin wuta. So daga baya kuma suka zo su ka maida mu band A, to awannan lokacin da wata ya ƙare sai suka kawo mana dubu ɗari wai kuɗin wuta a wata. Wani gidan kuma dubu ɗari da ɗaya. To aka dai ta ɗan samun matsaltsalu saboda gaskiya ya fi ƙarfinmu bamu da, zamu iya biya ba yankinmu, yankin unguwarmu. So haka dai suka zo suka cire mana wuta. Mun kai wurin wata ɗaya ba mu da wuta a unguwan gaba ɗaya. Sannan to daga baya aka samu daidaito aka zo aka gyara. To bayan an gyara yanzu muna samun wuta amma dai ba sosai ba gaskiya. Bai fi mu samu wuta na awa biyu a rana ba haka,

Ina kake aje makullan ku? To ka ga shi wannan hausan ka yayi gwaranci. Ajiye, ina kake namiji ne, makullan ku kuma ka ga shi kuma ka yi jam'i. To ina ajiye makullai na a gida, a gidan kuma ina ajiye shi a ɗaki a cikin jaka saboda gudun mantuwa. So ka ga idan zaka ajiye makullai, to dole ka san inda zaka ajiye ka kuma kiyaye inda zaka ajiye saboda gudun mantuwa da kuma yanayin dai yayi yau da kullum. Saboda su makullai ka ga ba abu ne da yake kusa kusa ba, da yake abu ne babba da ba za ka iya mantawa da shi ba. Saboda kuma shi ajiya dama ta gaji mantuwa. So ajiye makullai dole kake samu wuri da yake me kyau, wurin kuma da ba za ka manta ba, wurin da aka mayar da shi ko da yaushe a nan kake ajiye naka makullin. So ka ji wannan shine dalilin da yasa nake samu wuri da a nan nake ajiye makullai na a kodayaushe idan zan abu, idan zan duba. Saboda ko da ba na bukatar na yi tunani, idan ina neman makulli to na san kawai inda zan je na duba sai na ga makullai na. So wannan shine abun da zan iya faɗa game da inda nake ajiyan makullai. Ka gane saboda a ɗaki akwai wurare da yawa. So idan ba ajiye makulli a nan wurin ba, so na san idan na duba can wurin zan ga makulli na. To haka nake ajiye makullai na a gida, daki daki ko mai bayan abun nan. Kuma ba ma makulli ba, duka wani abu, abubuwa dai haka ƙaranci ƙanana ƙanana. So ina ajiye, ina ajiye su ne a wurin da na san ba zan manta ba. Ba sai na yi tunani ko kuma na yi wani dogon nazari ba kafin na iya tunawa saboda kun san harkokin yau da kullum.

Yaya kake magance koke koke? To shi yanayin da ake magance kokekoke ne kamar yadda nake bi shine, like duk wani wanda zai kawo maka kuka ko ƙorafi ka fara zaunar da shi sai kuyi magana. Kasan duk wani abu da kuka zauna kuka tattauna to zaku iya samun maslaha wurin magance shi. To yanda nake yake ina. Idan kuka zauna kuka tattauna to zaku fahimci juna ku gane ina ne matsalar kokekoken da ina take tasowa. So ni dai yanda nake magance kokekoke kuma dole ne so mu zauna muyi magana mai magance- magana a kan mu gane matsalar sai mu magance al'amura. So wannan shine yanayin da ni nake magance kokekoke a idan sun taso, al'amura sun taso. So yanayin goge- magance kokekoke ke ina. Shine wannan dai shine dai hanyoyin da nake bi wurin magance kokekoke idan na tashi, idan abubuwa sun taso.

Kana son ɗaukar hotuna? To ka san hotuna kowa da yanayin shi. Akwai mai son ɗaukan hoto, akwai kuma mutumin da baya son ɗaukan hoto sosai. So kamar ni dai ba zan ce bana so ba, ba kuma zan ce ina so ba. In ta kama zan ɗauki hoto, in ba ta kama ba kuma ba zan ɗauka hoto ba. So ina na ɗauke shi kaman dai abu ne da yanayi ne ke tasowa yanayin ɗaukan hoto. Babai ko da yaushe kana bakin kamara da sauransu. Kaman matansu ne aka sani da ɗauke ɗaukin hoto. Ko mai ko da yaushe a ɗauki hoto. Duk sanda aka tashi a ɗauki hoto. So irin waɗannan abubuwan shine abubuwan da mata suka fi so. Amma kamar mu maza me ya haɗa mu da hoto? Ka gane? So mu gaskiya bana cika son ɗaukan hoto ba. Ban cika son ɗaukan hoto ko da yaushe ba. Idan dalili ya taso zan ɗauki hoto. Idan dalili bai taso kuma ba zan ɗauka ba. Amma kamar idan ana taro ko suna ko bikin gama makaranta ko wani abu dai haka dai da ya danganci abu to ka ga za ka ɗauki hoto saboda tarihi. Ka gane? So irin wannan hotuna ma ina son ɗaukan shi saboda tarihi. Za ka ga shekaru sun tafi amma da ka zo ka ɗauko hoto ka dudduba hotuna haka da sauransu za ka ga katuna kai murmushi ka ji daɗin ka. So in dai wani abu ya faru da dalili amma haka kawai haka siddan bana son ɗaukan hoto hoto gaskiya. Amma mata za ka ga kuma za a cikin waɗanda kuke tare akwai waɗanda suna masifan son ɗaukan hoto a ko da yaushe. A ɗauki hoto, a yi kaza, a yi kaza. So irin duk haka hakan ne dai. So amma kowa da ra'ayin shi akan hoto, kowa kuma da tunaninsa akan hoto. So dan haka shi ya sa ni na yi kashe kashe da rabe raben ɗaukan hotuna. Ka ga kaman akwai ɗaukar hoto na dalili, akwai ɗaukar hoto na jin daɗi, akwai ɗaukar hoto na duka dai ga sunan kala kala dai haka. So kowa da yanayin tunaninsa da kuma yanayin yadda yake so. Akwai kuma son masu ɗaukan hoto don gayu. Na ga mutum ba mace ba ne amma ko da yaushe ya juya na hoto. Duk inda aka je hoto, duk inda aka je musamman ma yanzu ka ga hoto in ka ɗauke guda ɗaya ka ɗora ma AI zai gyara maka ya maimaka da su kala kala. Ya saka a cikin mota ka yi hoto a mota, ya saka ka yi hoto a jirgi. So abubuwa dai duka ga shi nan. So kowa da ra'ayin shi da tunaninsa akan hotuna hotuna.

To, lokacin da ruwa yake zuwa, kowa da abinda ka ke, me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To idan ruwa yana zuwa, kaga mutum zai dai nemi wuri ya fara fakewa sabida kada ruwa ya jiƙa shi. Sannan mutum zai samu matarar ruwa, ya tara ruwa da zai ɗiba ya sha ko yayi wani abu. Sannan in kuma kana waje ne, to zaka nemi laima, domin kada ruwa ya jiƙa ka ko ya dake ka, ka gane? To sannan akwai addu'o'i da ake yi idan ruwa yana sauƙa. Akwai kuma abubuwa da dole dai ka samu inda zaka zauna sabida kaga ruwa yana zuwa da abubuwa da yawa. Idan ana ruwa, ruwa yana zuwa ka ga akwai sanyi, akwai iska da sauransu. Idan kuma ruwa ne mai kwaranya kamar na rafi ka ga dole ka gudu, ka nemi dukka dai shi ruwa dole ka nemi mafaka sabida in ba haka ba, in mai gudu ne ka ga zai ja ka, ya fisge ka, ka je ka salwantar da rayuwarka ma. Idan kuma na sama ne ka ga zai jiƙa kai, ko ka sha iska ko wani abu dai ruwa ya dake ka, ya maka dukan tsiya, dole ka nema mafaka. To ni dai waɗannan abubuwan su ne nake yi idan lokacin ruwa yana zuwa. Na nemo sabida in nemo ma kaina mafita da sauransu.

Eh kana amfani da sauro net? Eh ina amfani da sauro net. Saboda ai shi amfani da sauro net to yana taimako sosai. Saboda zai rage maka kashe kuɗin magani, sannan kuma zai tare ka daga cizon sauro. Sauro ba zai zo ya cije ka ya dame ka ba, sannan kuma zai taimake ka wurin kare lafiyar ka, shi sauro net kenan. To sauro net mu'ananka kamar akwai NGOs da suke zuwa suke raba sauro net net kyauta ba ma sai ka saya ba. Musamman in kana da ƙananan yara. To sauro net kaman garkuwa ne, rigakafi, shi yafi magani. So muna amfani da sauro net sosai, sosai. Ba ni ma ni ba kowa a gidan mu duka kowa a ɗakin shi za ga gani amfani da sauro net dinnan saboda zai taimake ka kuma bacci yafi daɗi. Saboda sauro bazai zo ya dame ka ba, in ma zai kuka sai ka ji ka yi kukan shi daga nesa nesa haka. Sannan sauro bazai zo ya cije ka ba, bellenta nan ya sama ka cuta wannan cuta na zazzabi jiki me zafi dinnan da ake yi ana ce mata malaria. To in har sauro bai cije ka ba dama duk ba ka da wannan. To ka ga mahimmancin amfani da sauro net kenan. So lalle lalle mu muna amfani da shi sosai sosai sauro net. Kuma shi sauro net like abu ne gaskiya daga kusa ya zama waji saboda ka ga shi zai rufe gadon ka gaba ɗaya baza ka ji katako raba. Zaka ji juya ko'ina a gadon ka sannan kuma zai tare ka ka ga baza ka nan jirga shaƙan warin maganin sauro ba. In ma na hayaƙin nanne da ake kunna shi da ashana da wuta, shi ma baza ka shaƙe wannan hayaƙin da zai je maka illa a huhun ka ba. So ka ga duka waɗannan suna daga cikin fa'idoji na shi sauro net da ake amfani da shi. Amma akwai kuma wannan da ake amfani da shi na sauro net, shi maganin sauro, sauro net ɗin.